Bana iya isa shirike lokaci ya mutu ba. Wallahi, ya dan yi abun na can bari yiba na rantse. Ina so in yi abu zan yi abu da zuciya na daya haka, dai wuce dai fasa ba bari ka yi ba to ka gani. Abu na ba abu dai ka ce to bari ya yi ba bari ka iya yi ba dai ya yi wallahi kirifi kirifi dai dan guda uku haka dai lukaci daya lukaci guda biyu lukaci lukaci kirifin tara kirifin talla biyu shida wallahi dai yi babu dai in ji dai in ce dai in ji in dawo dai in ji in dawo wallahi bari yiba gaskiya ne.

Eh na yi a yi mana, na iya yi ƙeden haka babu, ni ba ma yi a ciki ba, ba na yi a yi. Hmm, ni baban yaro a cikin babba gari na sha babba riga kuma na iya yi. Akwai, akwai mutane, akwai mutane suna yi shi kyau haka, dika samu su a kasuwa, hmmm kasuwa haka dika samu su. Kaman ne kace to kaje abu naka kaje kai abu naka wallahi. Wannan ba abu na wasaba, ba abu na wasaba. Gaskiya ne acikin zuciya na, baranyi wasaba.

Gaskiya ni bana yi gulma mana. Eh gaskiya ne bana yi ba. Bani da kudi ba, dai in ce akwai dai kudi. Kullum bani da shi ba dai in fita dai in je yi. Wallahi kamar kirifi guda biyu na nina dawo gida, babu dai in je zaman kamar bari in yi adawa ba. Kirifi haka wallahi dai in dawogida na. Wallahi na so gida na. Wallahi, in dai ka ce bari ka komo ba, ah nina wuce fa o, nina wuce ina dawogida fa.

Bana so WhatsApp, ni bana yi wasa WhatsAppa gani, gani. Akwai ni, akwai ni a gida, zan zama a gidana, baran fita naje banza wasaba. Gaskiya ne mana. Dika peta haka, dika je ce, kai den je yi wasa, den je yi wasa, den je yi wasa, a dawo kawai. Mamana zai ci ubanka, bawu, inka peta, lika je ka yi banza wasaba. Yanzu na, yanzu na, yanzu na, bani da, bani da karepi a jiki ba. Wallahi, bani da komi a jiki ba. Yanzu na so, na so, na so becci kawai. Saa, ba ban, ba ban kai na, a katifa na, dai manta di, dai manta di, dai manta di cikina, ta'a na shiga.

Ehh, muna so abin ci na muna so, muna so abin cina, ba abun, abu na daya ce daka ci ka kuɗi ba kuma ni na so ci kewaye. Wallahi akwai ka dai kuɗi ka sa kewai, ba kada kuɗi ba, to ka wuce. Abu na ba abu daka ci, daka ci, daka kashi jikin ki jikin ka ba, ka wuce kewai. Kuma yanzu nan, ni bani da lokaci. De, de mu zama, de mu zama mai ba wallahi. Don dai abu dainso yin dai yi, kuma akwai abu na daka yi abun daka so kuma, wallahi ba abu daka ci daka kana so yi ba wallahi kuma ni ban dakiyi ba wo, wallahi.

Ni na so ruwa so sayfa, eh, shirike na mach na anan, lokacin mach, eh, dika ya gyanruwa, dika ya gyanruwa. Kuma ba a wuri na dika ji ka-- dika ji a wuri na dika same shi mana. Wallahi dika same. Dika same shi. Ba wuri dika shi dika kashe jikin ka ba. Wallahi. Dika so kashe jikin ka, to ruwan ka ba ruwa waye ba. E zuna gaskiya naso bai ci. Ma ban iya bai ci ba. Wallahi baran iya ba. Gani anan. Wallahi ban iya bai ci ba.

To bana yi abuna haka ba, so nu deka iya ci abuna wa ke na to awu, eh, zamu ka baruwa na ba. Idan ka fita, da ka jika yi dadi to haka ne. A gida ne ni den saya ba abu dan ce den fita den je a wurin ba. Ba ni da abu zan ce ba gaskiya ne ba. Bincike birin yi abuna can ba gani anan gani anan birin iya fita ba. To mutane suna ci kai ya kana yin haka to ruwa ka baruwa na ba.

Ba ni da ciki fa wallahi kuma yanzu na, na, na dafa abinci na so ci. Da dai in ce kai ka ci abu na din barin haɗuwa ba wallahi barin haɗuwa da shifa. Da ya wuce few a wurina kuma a dika ci ka a birika yi abu na can ba a birika yi abu na cika ruwan ka ne wallahi. To mutane suna cewa ka ci uban ka ta ci ubanna wan can ruwan ka ne. To idan ka ci ka yi haka to ruwan ka ne. A birika yi haka ba ruwan ka ne. Idan ka yi to ka yi a birika yi ba ka baishe haka ka wuce abu naka kuma mutane de cike kai ka yi, ba yi ba, ba yi ba to ruwan su ne ba ruwan ka ba ka wuce ka huta da abu naka wallahi.

Ina, ina gaishe mutum ina, ina gaishe mutani. Dan tashi a, a ɗaki na, dan gaishe, dan gaishe mutane a gida. Wallahi, babu dan ce dan fita haka ba, idan ce to gashi, gashi nan, gashi nan, gashi nan dan yi haka. Babu dan je dan yi haka ba. To mutane su da yace ta birika yi ba, birika yi ba, to ruwan kani ba ruwa na ba. Idan tashi tayi abu na yanzu. Barai iya yi abu na wancan ba. Idan ka so ni ka fada mun haka dai idan mu wuce. Barai ta so ne ba, to ruwan kani. Ni kai, mece abu mutane nan suna ci ba. Gani da kai, idan wuta dai abu nan. Babu duk, duk a ce ko kasa abu a cikin zuzu haka, to yawancin ruwan kani ba ruwa na ba.

Beren iya ci da wuri ba. Abonde yi den yi shi ba ni de lokaci den ce den je cire abun awoji ba kuma mutane ba se ni ba. Ni haka m nayi. To du abo den yi kawai nasan den yi ba ni de lokaci den je yi abona ba den yi abona canba. To ina so wuta den ya wuta de abonan ba abonde ce kai beren yi ba beren yi ba beren yi ba beren yi ba. Wallahi. Den wuce haka few na je abona beren dawo ba. Den dawo den dawo adire haka kuma wallahi wancan wancan kuma kai beren yi kyau ba beren yi taba yayi kyau ba. Wallahi.

Ba na yi sharwa ba. Na yi sharwa the, the app na kuma akwai, akwai guda guda tara haka a cikin waya na. Na yi abun da shi duka mana. Ba botun yace kai ba na yin abu da shi ba. Na yi abun da shi kyau fa. Wallahi. Kuma ba ni da lokaci da in ce, da in fita, da in je a wurin ba. Ina so in fita in je a wurin zan ce kai, bari yi ba, dai ndawo. Dai ndawo. Ba ni da lokaci da in ce, da in yi, da in ce yi abun nan ba. Ina so yi abune, yi abu da zuciya na daya. Ba guda biyu ba. Na so mutum, na so mutum. Ba ni da mutumba, ba ni da mutumba. Wallahi. Kuma duka ce, to ka wuce, ka wuce, ka wuce ni. A ya, ya, ya. Bari in yi ya wuce ba.

Mafaide yi abuna kuma ziro fa ba re iya fita ba Dika magana da gobe komi ba zai iya fita ba kuma mutane basu sani ba wallahi su ba su sani ba kuma duka so ka huta duk ka huta abun ka ba abun dika ce aji kadaya dawo bawo duk ka huta abun ka na rantse. Yanzu ina gaskiya ina in ɗibe change na. Kuma zika na su ba a ziki na ajiya tawo abun naka kuma dika aji kadawu, ya fita pip.

Na tafiya, eh, a cikin mota una tafiya da sauri eh, kuma, kuma a kapa, a kapa, a kapa na ji jije fa, babu dai inje shiga ƙuna ba, ga akwai ni a cikin mota baraƙu ba. Ina yin fast and furious da shi, wallahi dan shiga giya biyar na wuce poop! Eh ya diga zama kaman dawu dawu kuma ni barin iya dawoba, ni na wuce, na wuce. Don da abun indinga ce ruwan kawu ne kai na wuce, na wuce. Da a ce abuna bari in yi daukawa, berin iya ba. Hary gobe barin iya daukawa ba, berin taba iyaba.

Da ka kana so, kana so yi ya abun ka, yi ya abun da zuciyan ka. Wallahi. Ini bana, bana fita haka bana wuce ba. Wallahi. Idan sai, idan ce, idan yi abun, idan yi abun. Wallahi. Kuma, in suna kuma idan ka fita haka, idan ka ci, to idan fita, idan ce abun nan to ruwan ka, ba ruwan waye ba. Ruwan ka ne. Dun da abun mutane sai duk so so yi, duk so yi. Dun da abun mutane suna so yi, duk so yi. Da abun dai ka ci, ah wanna yayi haka, wanna yayi haka. Ba haka ba. Dai kana, kana yi haka kuma bere yu ba. Bere taɓayi ba.

Baraɓɓero yayi abun na hutu nawa, idan sa abun da insa shi ma na dain yayi, ba abun da ice yayi ba haka ba. To eh, yanzu nan ana so yayi bacci kuma na, na sa'a wani a cikin, a cikin ɗaki na akwai shi kyau yayi kyau sha, wallahi. Kuma ya dumi yayi. Wancan kuma duk ice a biri yayi ba biri yayi ba to ba abun ya dain yayi bacci ba. Ba abun da insa baƙi ba, wallahi. Karami ba. Duk ice to kawu ta to kawu ta bari kawu ta ba to warwanka ne. Kuma dain ce to ka yi abun duka yi kuma kai kana so to kana so kawu ta to kawu ta abun naka dain ce kuma yi ba.

Keke ka yi a yi abu na keke to ka yi shi mana. Yi dika so zama a gida kullum to ruwan ka a ruwa mutum ba. Dika ta shi mai dika yi, dika dafa abu mana, bai dika dafa abu ba bai dika yi. Wani babu dika ci to dika yi abun banza da shi ba. Ka zama, ka zama haka kawai. Dika wuce. Kuma ke bai bana so zama a gida ba to ruwan ka. Dika zama a gida dika yi ya samu abu kuma dika siyi to ba dika yi ya fita ba, ba dika yi ya fita ba to ya dika yi. Ya komi ba, bana yi ya komi ba bana yi na rance abu na gaske yana fata.

Bana lokaci wallahi ni ɓan sani bawo, ɓan sani ba gaskiya ba, abu da in ce, da in ce, da in tashi a aiki kuma karfe, karfe guda biyu haka. Da in dawo gida a karfe shida haka. Kuma akwai buguwa aiki suna ban mutane a abunan aiki suna ba mutane buguwa aiki muna. Duka, duka yi abu na, duka sa abu na, duka sa abu na kuma ka na rantse cikin abu na waba. Bana ce, ina ce kuma duka sun iya buga yi shi ba kaɗai ba ka ba so iya buga to abar shi muna ya kana damu, damuwa, damuwa, kana yi damuwa da cikin ka.

Ina yi amana, na yi asusu yafa to, dika, dika ce kana so yi abu na kuma dika, dika ga mutane suna yi abun suna so yi to, ke kuma dika nima abu dika na so yi. Wasu na yi ashe mana abu na yi, na yi shi abu ba na yi ba, ba na yi shi ba. Kuma wancan an ka ce izinan wallahi aiki na ne, wallahi aiki na mai kyau, una yi shi a gida, wallahi mai kyau fa. Abu dika ce ba aiki ba aiki, dai ka aiki wallahi gaskiya ne, ka, ka je abu na, ka yi gaskiya, muka dauki ta wallahi.

Kai gaskiya bana, bana jira wa ba ho. Bana iya jiran mutum ba fa gaskiya ne. Daga so ka bari abota kika bani hannu da yin ishi. Bari ka yi bana hanu da kwale ka ji abona ka. Wallahi bari in ji kasaji kina ba gaskiya ne bari in yi bana. Ko ta ka pada mu, me kuna so in yi yanzu? Kuma an yi basai abun kuna so yi in suna ba an yi basai shi ba. To ka pada mu gaskiya nan na so.

Gaskiya ba na so a mako bawo, den ya iya bo den yai den yi shi be shi. Be den ya yi bawo, wallahi giske ya den wuce den je a bona. Kuma a bona so ce to daga suka na so wuta ka wuta ba ka da karfi daga wuta ka, bai be shi haka ka je a bona haka. Wallahi giskiya ina faɗa maka. Wannan ba daga cikin daga kashi cikin ka a wurin ba. Ka na so yi kashi ka ka yi. Eh, ni na fita a gida kuma na ce wa ke na to, ki tika ko.

Mana densa densa waka mai kyau a lokacin ina wanka, a kwai wuta a gida toh densa densa waka ba wuta ba kawo beren saba. Kuma ni ina so yin shi haka ne gaskiya ne, yanzun nan ina so yin shi haka ne ba go denchi denchi den dawo ba. Lokacin tsina densa zip na waye ne, na mata de suna shi. Akwai shi akwai shi a buba buba buba akwai akwai wan kuma suna ci biri yayi ba, na ci denci uwasu na rantse.